Kwarai ina sanya agogo domin duba lokaci sabida ayyukan da nake gabatarwa a kowace rana. Ina buƙatar duba agogo don duba lokaci. Wannan dalilin yasa nake sanya agogo a hannuna domin duba lokaci da kiyaye lokacin ayyukana sabida idan na saka agogo a hannuna, zan kiyaye shidul wato jadawali na ayyukana na yau da gobe. Shi ya sa nake saka agogo. Da zan yi yana da lokacin shi da zan gabatar da shi. Dan lokacin shi yayi sai in ajiye in kama wanda lokacin shi ya shiga. Wannan dalili yasa nake sanya agogo domin sanin wane lokaci nake a kowane yanayi na aikina. Nakan duba hannuna domin duba agogo da kiyaye lokaci da kuma gabatar da aikina cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Wannan yasa nake sanya agogo a hannuna. Sanya agogo a hannuna yana ƙawatar da ni, yana sa ni jin daɗi sosai sannan kuma ina kiyaye lokutan ayyukana a kan lokaci kuma bisa ƙa'ida, bisa kiyayewa. Shi ya sa nake sanya agogo a hannuna. Ina so in sanya agogo a hannuna. Shi ya sa yake da ina da kalonin agoguna da nake sakawa a hannuna. Agogon da nake sakawa a hannuna kala kala ne sabida ina sakawa sabida lokaci da kuma kiyaye lokacin aikina da gabatar da aikina cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Shi ya sa nake sanya agogo. Agogo yana ƙawatar da ni. Shi ya sa nake sa shi kuma ina saka shi ma don kwalliya sabida kwalliya da agogo yana yin kyau idan na saka a hannuna. Shi ya sa nake sawa.